A ƙwarai da gaske ina shan 'ya'yan ruwan itace sosai da sosai. Sannan kuma ba wai 'ya'yan itace kaɗai nake shan ruwan su ba. Sannan kuma wai shan wannan ruwa ina shansa ne da dalili ba wai kai tsaye nake sha ba tare da na san alfanun sa ko kuma aikin da zai mun ba. Da farko de na karya sha ruwan itace wanda na taso na ga mutanen gidan mu ko kuma ince mutanen unguwar mu ko kuma mutanen gaba ɗaya al'ummar mu wanda muke zaune da su wanda a turanche ake ce musu community. Na taso na gan su a suna shan ruwan itace sannan kuma suna sarrafa itace domin suyi wasu maganin nuwa da shi ko kuma suyi abin sha masu zaƙi da ɗanɗano sannan kuma da ƙara lafiya a cikin jiki. Ta wannan dalili ya sa ni ma na shiga makaranta nai bincike sannan kuma nai karatu a kan 'ya'yan itatuwa wato fruit wanda suke da suna a turance kenan. Domin na gano meye wannan dalili ko kuma sahihin abin da yasa ake shan wannan ruwan 'ya'yan itace sannan kuma ake sarrafa su har ai wasu abubuwa da su. A wannan karatu da na shiga ne nai bincike sosai da sosai. Nai karatu matuƙa, gaya domin a kan 'ya'yan itace wanda har haka ya sa na gano abubuwa da dama sosai da sosai a kan 'ya'yan itace. Wanda yanzu haka da nike maganan nan na san alfanun 'ya'yan itace da 'ya'yan ruwan da yadda ake sarrafa su, da dalilin da ake sarrafawa, da yadda ake yin su bayan an sarrafa, da yadda ake amfani da su ko ake ma'amala da su bayan wannan sarrafawa. Abu na farko da na fara gano wa a kan 'ya'yan itace su ne wato dukkan wasu 'ya'yan itace suna da matuƙar muhimmanci daga lafiyar mu sannan kuma sukan ƙara ƙwarin jiki ko kuma gaba ɗaya de sukan ƙara lafiya a jikin ɗan adam. Wasu suna ƙara lafiyar fata ko kuma su kare ka daga kamuwa daga cuta. Wasu sukan ƙara hasken fata, wasu kuma sukan ƙara a kyan fata, wasu kuma sukan ƙara ƙiba ko kuma sukan maganin cututtuka da dama irin su ulcer, irin su malaria, irin su a cututtuka dai yawa da dama haka. Abu na farko da na gano shi ne wato 'ya'yan itace. Zan fara magana a kan 'ya'yan itace wato apple. Wato shi apple 'ya'yan itace wato wani nau'in 'ya'yan itace ne mai matuƙar daɗi da ɗanɗano sannan kuma da alfanu a jikin ɗan adam wanda akan iya tatse ruwan sa a sha sannan kuma ai maganunuwa da shi wato shan ruwan 'ya'yan itacen kenan. Sannan kuma akwai abarba. Itama tana da matuƙar daɗin ɗanɗano a baki sannan kuma tana da alfanu a jikin ɗan adam wanda itama akan iya sarrafata a sarrafa 'ya'yan ta ko kuma ince a sarrafata ta zuwa abin sha ko kuma ruwan sha ko kuma maganin da za'ai aiki dashi. Wannan kaɗan kenan daga cikin a 'ya'yan itace da na iya sarrafawa. Sannan kuma akwai ayaba. Wato ayaba wata aba ce nan mai matuƙar daɗi ɗanɗano a baki sannan kuma tana da alfanu matuƙa sosai da sosai a jikin ɗan adam wanda takan ƙara lafiya matuƙa gaya sosai da sosai. Duk wanda ya riƙe shan ayaba yakan ƙuza samun kuzari sosai da sosai. Wato ita ayaba a wato 'ya'yan itace ayaba ruwan ayaba akan yi maganin ulcer da shi sannan kuma akan yi maganin ƙarin ƙiba da shi. Wato duk lokacin da mutum ya rame akan yi amfani da ruwan ayaba ya dinga shansa wato zai yi ƙiba sosai. Shi kuma 'ya'yan apple ko ince ruwan apple bayan an tatse akanyi maganin hawan jini da shi sannan kuma yakan gyara fata. Aga fata tayi fes fes ta fita tayi tsabtsab da ita. Shi kuma 'ya'yan abarba sukan kashe ƙurajen jikin fata. Wannan dalili ya sa nake matuƙar amfani da su. Sannan kuma akwai wato 'ya'yan inabi. Wow! Sosai da sosai. 'Ya'yan inabi 'ya'yan itace ne mai matuƙar zaƙi da ɗanɗano a baki wajen ɗanɗanawa. Sannan kuma yana da matuƙar maganinuwa da dama wanda in an tace ruwan sa yakan yi maganin hawan jini, maganin ulcer, maganin ciwon ciki sannan kuma yakan gyara fata shi ma. Wannan kaɗan daga cikin a 'ya'yan itace da alfanun su kenan bayan an tace su akan sha ruwan 'ya'yan itacen.

Eh ƙwarai da gaske, ina sanya hula sosai da sosai. A matsayina na ɗan adam kuma wato saurayi ina sanya hula. Sannan kuma akwai dalilan da yasa nake sanya hula, wanda dalili na farko shine, ita hula, a, a addininmu ko kuma na ce a al'adarmu wato ɗabiar a al'adarmu kenan wato ta Hausawa tana ɗaya daga cikin cikon kamala. Wannan dalili na farko yasa nakan sanya hula, wanda hulolin sun bambanta da dama iri iri. Ya danganta da wacce kalar hula zan sa da wannan kalar kaya. Sannan dalili na biyu, ina sanya hula ne saboda ado. Gaskiya hula tana ɗaya daga cikin kayayyakin da suke, suke ƙara wa mutum kyau, ya ado, ya carkwaɗa ado, ya fito fes fes da shi a cikin al'umma. Wannan dalili na biyu shi ma yana ɗaya daga cikin wanda yake sanya min nasa hula. Sannan kuma dalili na uku shine sanya hula yakan kare kanka daga zafin rana. Wato da yayin da kasa hula ko da ka shiga cikin rana, a, wannan hula takan yi ƙoƙari ta kare kanka daga wannan zafin rana sannan sai ya sauko a kan wannan hula. Abu na gaba kuma shine, zan bayyana a dangance dangancen hula da yadda suka rabu, da yadda kuma ake sanya su, da kuma dalilin da yasa ake sanya su kuma a wane lokaci ake sanya su. Zan fara da farko ne wato da hula wadda ake ce wa sharna. Wato ita dai hula sharna wata yanayi ko in ce nau'in hula ce wadda en uwan mu Hausawa, yan al'adarmu suke ɗinka ta da hannu. Sukan siyo zare wato kala takwas domin a ɗinka ta, kuma ƙwallo bakwa takwas zuwa ƙwallo tara har ma wani san ta kan ci goma. Yadda ake ɗinka wannan hula shine akan, akan fara da sanya baƙi ne sannan kuma sai a zo a ciko da fari, da kore, da dukkan sauran nau'in kalolin da aka siyo domin a gabatar da wannan hula. Tana da matuƙar kyau sosai da sosai. A duk yayin da aka gwani ya sata, takan haska shi sosai da sosai takan yi kyau. Sai kuma bangaren hula na biyu wato wadda ake ce wa pikap. Ita kuma hula pikap wata nau'in hula ce wadda, a, ake siyar da ita a shago wato da yanayin ɗikakkiyar hula ce. Takan zuwa a ɗinke ne kawai sai dai ka sayi, je ka saye ta a shago wadda za a ganta da wani ɗan dogon abu a gaba domin ita ce ake amfani da ita wajen kare rana ko kuma yayin da ake wani hazo ko, ko kuma kake so kayi basaja. Mukan yi amfani da wannan hula ne mu sanya a kan mu domin mu layin ce wa jama'a. Wannan ita ce launin hula ta biyu. Sai kuma launin hula ta uku wato ita ce launin hula wadda ake ce wa dara. Ita ma wannan nau'in hula wadda ake ce wa dara nau'i ce ta hula wadda take nuna girma da ƙasaita sannan kuma da isa da ka can-canta ka sa wannan hula. Hula ce ta manya sosai da sosai. Ana sanya wannan hula ne domin a nuna isa kuma tana da matuƙar kyau sosai da sosai. Takam zuwa a lau'i daban daban wanda takan zuwa a launin fari kai takan zuwa a launin ja saboda launin jan hula wato jar hula jan aiki kenan. Sannan kuma takan zuwa a launin baƙi wato ana sa ta don ado da kuma nuna ƙasaita da isa. A duk yayin da ka gwani da wannan hula yakan nuna ma ya isa, sannan kuma ɗan sarauta ne ko kuma ɗan isa ne. Ita wannan kuma bayan da haka, muna da hula wato wadda ake ce wa hular ƙauraye, wadda ake sanya ta, a, sai ƙauraye sukan sa wa suyi hullɗa da ita. Wannan sune nau'i, nau'in hula da muke da su, da yadda kuma muke sanya su kuma muke amfani da su har ma da yadda muke iya sarrafa su. Bayan mun sa, mu kan kai ta wurin wanki. Wani sa'in kuma ta koɗe, mu kan kai ta wurin rini, a rina ta, a canja mata kala ta fito fes fes sannan kuma tayi kyau sosai da sosai yadda ya kamata.

To gaskiya, ni dai ta ɓangarena kayan cici da na fi so ko kuma na fi yi ma'amala da su ko kuma na ce na fi ƙauna, wato suna da matuƙar yawa sosai da sosai. Amma zan yi amfani da wannan dama domin in lissafo su ɗaya bayan ɗaya, sannan kuma na bayyana su gaba ɗayan su, sannan kuma na fayyace dukkan alfanun da suke yi a jikin ɗan adam kuma da yanayin ɗanɗanonsu gaba ɗaya. Zan fara da na farko, wato shine wato apple, tuffa. Wato shi dai tuffa yana ɗaya daga cikin kayan cici masu matuƙar daɗi, ɗanɗano, sannan kuma da alfanun a jikin ɗan adam. Wanda abu na farko da tuffa, wato tuffa kayan cici yake ƙarawa shine yana ƙara jini a jiki sosai da sosai. Sannan kuma yakan gyara fata, wato dukkan wani ƙurji da ya fito a kan fata, wato tuffa takan yi ƙoƙari ta kashe wannan ƙurji. Kaga fatar mutum suwai suwai, luwai luwai yayinda yake cin tuffa. Wannan kaɗan daga cikin alfanun tuffa ke nan. Sannan kuma sai abu na biyu. Abu na biyu wato ayaba. Ayaba tana ɗaya daga cikin kayan cici da na fi so ƙwarai da gaske. Sannan kuma tana da alfanun ga lafiyar jikina kuma da lafiyar jikin kowane ɗan adam. Wannan tuffa-- wato ayaba abun da take ƙarawa wato shine tuffa-- ayaba tana ƙara-- ayaba tana da matuƙar alfanu a jikin ɗan adam, wanda takan cire kasala a jikin ɗan adam. Sannan kuma takan kashe ƙwayoyin cututtukan da suke ciki, wato suke illata mu ta cikin ciki. Sannan kuma wani alfanun nata dai take da gare shi ita shi ne wato takan cire ƙaya a ciki. Yayinda ka ci wato ayaba, dukkan wata ƙaya da ta maƙale ma ayaba takan yi ƙoƙari dukkan ta kakabe wannan ƙayoyi. Sai kuma abu na uku wato shi ne abarba. Wato ita abarba alfanun ta yana da matuƙar tarin yawa wanda ba lallai na iya lissafo su ba. Amma zan lissafo kaɗan daga cikin alfanun abarba. Da farko ita abarba zan fara da ɓawon ta. Wato iyakacin ɓawon ta ma yana da muhimman abubuwa da yake yi a jikin ɗan adam guda biyu zuwa uku. Abu na farko da ɓawon abarba yakan yi a jikin ɗan adam shine wato ɓawon abarba yakan ƙara gyara fata sosai da sosai. Wannan na ɗaya kenan. Sannan kuma yana kashe kuraje da ke jikin fata da ma har na cikin cikin fata. Biyu ke nan. Sai kuma amfanin sa na gaba shine yakan ƙara hasken fata. Wato na uku kenan. Sannan kuma yanzu za mu je daga me ita kuma mai abarbar cikinta ko kuma in ce ƙayan abarba suke yi da kuma ƙwalon abarbar maganin da yake yi. Ƙwalon abarba shi kuma yana da matuƙar tasiri wajen magani da ake yi wato na ulcer. Yana taimakawa sosai da sosai wajen cire ulcer. Abu na biyu wato shine yayan itacen abarba su kuma suna da matuƙar daɗin ɗanɗano a baki. Ayaba takan yi ƙoƙari dukkan ta kakabe wannan ƙayoyi. Sannan kuma abu na huɗu a cikin ƙayan itatuwa na cici da na fi so shine wato mangwaro. Mene ne mangwaro? Shi dai mangwaro wani abu ne da ke cikin kayan cici mai matuƙar alfanun ga jikin ɗan adam da daɗi. Zan fara da ganyensa. Wato ganyen mangwaro yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa da muke sarrafawa domin mu yi magani da su. Da farko muna yin maganin ciwon baya da ɓawon mangwaro. Mukan dafa shi, mu sarrafa shi, ya zamo magani muyi aiki da shi. Sannan kuma sai mu je ga kan mangwaron shi kansa. Mangwaro yana da matuƙar daɗi sosai da sosai wajen ɗanɗano a cikin ɗan bakin mu. Sannan kuma yana da alfanun. Da farko mangwaro yana ƙara lafiyar fata. Sannan kuma yana maganin malaria da kuma kumburin ciki. Sai kuma ɗan ƙwalon da ke cikin mangwaro mu kan yi amfani da shi mu shuka wani. Sannan kuma bayan haka yana da matuƙar amfani a jikin ɗan adam wanda yake kankare wato dukkan wasu cututtuka da suke cikin hanji ya fito da su waje. Wannan kaɗan ke nan daga cikin kayan cici da nake so kuma na fi yi amfani da su nake cin su.

Tom, ni dai gaskiya, ah akwai kafafen yaɗa labarai da nake amfani da su domin na sauraron labarai wanda ina da tabbacin in ko kuma in ce akwai saboda inganci na wannan labarai da suke yaɗawa. Shine dalilin da yasa nake bibiyarsu. Wanda kafafen labaran a gaskiya suna da matuƙar yawa wanda dai zan yi kokari na lissafo kaɗan daga ciki. Sannan kuma kafofin da nafi amfani da su domin sauraron labarai sannan kuma dake amfani da su da kuma amfaninsu. Da farko ina amfani da wato tashar BBC Hausa. Wannan tasha ta BBC Hausa wato kafa ce ta watsa labarai wanda sukan watsa labarai iri iri a wannan kafa. Da farko irin labaran da suke watsawa sukan watsa labarai da ya danganci siyasar duniya sannan kuma da ma wadda ta danganci Najeriya. Sannan abu na biyu da suke watsawa suna watsa labarai a kan abin da ya danganci harkar tsaro wato harkar soji sannan kuma da abubuwan ke da ke faruwa a gabas ta tsakiya saboda mu san muhimman abubuwan da duniya take tafiya. Sannan abu na uku da suke watsawa sukan watsa labarai da ya shafi wato ƙwallon ƙafa a yayin da ake yin wata duk Premier League sukan yi ƙoƙari su watsa labarai ko su ɗauko gaba ɗaya rahotannin abinda ya faru a wannan wasa. Sannan inma Championship ne haka sukan yi kokari su bayyana dukkan wani abubuwa da suka faru a wannan wasa muhimmai. Bayan wannan wato BBC Hausa nakan yi amfani da Prime Trust wato wata kafa ce ta yaɗa labarai da suke yaɗa labarai muhimmai da suka shafi harkar soji wato harkar tsaron ƙasa wato da harkar siyasar duniya ma gaba ki ɗaya. Sukan watsa labarai ne a kan abin da ya shafi harkar siyasar duniya da kuma inda ta dosa. Wannan ya sa suke yaɗa labarai muhimmai kuma ingantattu masu sahihanci dalilin da ya sa nake sauraran su ke nan. Bayan haka muna da wato, a, Al Jazeera wato ita wannan tasha Al Jazeera tana da matuƙar faɗi da abubuwan al'ajabi saboda gaskiya dukkan ta fi sauran. Saboda kafa ta yaɗa labarai ta Al Jazeera sukan yaɗa labarai da suka danganci abu na farko da suka danganci Larabawa, abin da ke faruwa a UAE wato Dubai kenan ko kuma abin da ke faruwa a Saudiyya ko kuma abin da ke faruwa a Madina. Bayan nan a ɓangare na biyu da wannan tasha suke watsawa shine harkar siyasar duniya me ke tafiya tsakanin ƙasashe na manya manyan ƙasashen duniya da yanayin yadda kasuwancin duniya ke tafiya. Bayan nan suna watsa labarai kuma a kan harkar tsaro na duniya wato military force suna yaɗa dukkan abubuwan da ke gudana a harkar tsaro ta duniya ma baki ɗaya. Sannan sukan yaɗa dukkan wani technology sabo da ya fito sukan yi ƙoƙari su bamu bayanai akai. Wani dukkan wata fasaha sabuwa da ta bayyana a duniya wanda ake, ake gani za ta amfani mutane ko kuma ta fara amfanar mutane sukan yi kokari su yaɗa labarai a kan wannan. Wannan su ne kaɗan, wannan su ne, ah, ƙalilan, ah, kafofi na watsa labarai da nake amfani da su domin na wannan ɗin labarai. Sannan kuma wannan tashoshi, ah, yawancinsu musamman wato BBC Hausa ko kuma Prime Trust ina amfani da wayata ta hannu ne domin na shiga wannan kafa ta yaɗa labarai naga abubuwan da suke yaɗawa ko kuma na yi amfani wato da na'ura ta mai ƙwaƙwalwa wadda take nake ce mata desktop nake amfani da ita a gida domin, ah, na san abubuwan da ke faruwa a duniya. Nahau yanar gizo ta, da, da taimakon yanar gizo wato intanet wanda kuma bayan nan da amfani da data domin karɓar bayanai daga sassan duniya gaba ɗaya. Ita kuma tasha Al Jazeera nakan yi amfani da TV nane domin na kalli abubuwan da suke yaɗawa ina zaune a gida ko kuma a ofishi ba tare da na ɗauki wayar hannu na wato androin ba ko kuma na yi amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa. Nakan yi amfani da TV ne wato wadda aka connectin ɗin ta da satellite wato ko ba network zan iya kallo na cikin kwanciyar hankali indai akwai wutar lantarki. Wannan shine kaɗan yadda nake, ah, kafofin yaɗa labarai nake amfani da su kuma nake karɓar labarai masu muhimmanci da amfani da gareni.

Wato a gaskiya abubuwan da ke sa ni dariya suna da matuƙar yawa sosai da sosai. Wanda yayin da ake gudanar da su ko kuma al'amuran suke tafiya suna sa ni dariya matuƙa, a gaya sosai da sosai. Zan yi amfani da dama, wannan dama domin na zayyano ko kuma na ce na lissafo ko kuma na bayano kaɗan daga cikinsu. Abu na farko da ke sa ni dariya shine, wato in ga wani yana zaluntar wani ko in ce ana cin zalin wani. Wannan yana matuƙar bani nishaɗi sosai da sosai. Sannan kuma yana bani dariya sosai da sosai. Saboda abin dariya ne matuƙa gaya. Sannan kuma abu na biyu, wato ina so in ga ana yin ƙwallon ƙafa. Yayin da ake cikin wasan ƙwallon ƙafan nan, in ga wani ya kwashe wani ko kuma ya buge wani ko kuma in yi amfani da wani harshe in ce ko ya, ya doke wani ɗan uwansa a ball. Wannan ma yana bani dariya sosai da sosai. Yana sa ni nishaɗi. Sannan kuma abu na uku da ke sa ni dariya wato shine in ga, wato muna buga PS. Na kama mutum na cinsa kamar jaki, in zuba mai ƙwallaye kamar biyu aƙalla. Wani san kuma har zuwa uku zuwa biyar. Wannan yana sa ni dariya sosai da sosai. Wannan kaɗan daga cikin abubuwan da ke sa ni dariya ke nan a rayuwata ta yau da kullum.

To a gaskiya, ina daidaita aiki a rayuwa, ta ɓangarori da dama, wanda a ɓangare na farko, yadda nake daidaita aiki a rayuwa shine, nakan yi wani tsari, wanda nake cewa tsarin kai da kai. Da farko nakan gudanar da wannan tsari ne da na zarar na tashi daga bacci misalin ƙarfe shida da rabi na kowace safiya. Abu na farko da nake fara tsaray, i ko ince aiki na farko da nake fara tsarawa shine, nakan nemi wato shayin kofi, guda ɗaya, sai na ɗauko na fito waje, yayinda ba hayaniya sosai, ta jama'a, a wannan lokaci, se in nemi guri na zauna, domin na, ina samun natsuwa sosai da sosai, haka yana taimaka mun matuƙa gaya, domin na yi tunani mai muhimmanci a rayuwa ta wadda zai sa a, na ci gaba zuwa gaba. Da farko bayan na gama wannan, na, da misalin ƙarfe bakwai da rabi, nakan yi ƙoƙari na gabatar da aikin da nake cewa aikin gyaran gida, wato share share, na dukkan ɓarin gida. Nakan share tsakar gida, cikin gida, sannan kuma da dukkan wasu ɗakuna da suke cikin wannan gida, nakan share su, Bayan na gama sai kuma na je na yi wanka da misalin ƙarfe bakwai kenan da rabi lokacin. Bayan na fito daga wanka, nakan tsara yanayin yadda zan ci abinci wato nakan ci abinci kala uku da safe. Na farko nakan sha ruwan shayi wanda da turanci, da turance ake ce mai ruwan tea, sannan kuma nakan ci, a wato fried rice ko kuma tuwon shinkafa da safe. Wannan shine tsari na farko da nake gabatarwa wato aikin da nake gabatarwa daga nan. Bayan na gama wannan kuma, nakan tafiya gurin aiki, nakan tafiya gurin aikina, da safe da misalin ƙarfe takwas, domin na gabatar da aikin da zanyi. Bayan na dawo da yamma ma, nakan gabatar da wasu muhimman aiyuka da na tsara zanna gabatarwa a cikin rayuwa ta.